Eh toh, gaskiya shi lamarin buɗe taga, ba ko wani lokaci na ke buɗe shi ba a ɗaki na. Saboda sauro da ruwa da kuma iska haka da yake shigo da ƙura. So nakan tabbatar ban barshi a buɗe ba. Da rana dai ana buɗe shi amma da daddare yamma nayi na ke rufe shi. Saboda kada rashin lafiya ya kama ni. Eh da kuma lokacin ruwa ba, sai sanyi duk don karsu shigo sai in rufe ƙofofin a lokacin yanayin zafi da sanyi.

Eh gaskiya ina cin salad sannan ina jin ta dadin cinshi sosai ma. Sannan kun san salad din iri-iri ne, akwai cole slaw, akwai ganye, duk wanda ta samo muna ci. Amma gaskiya na fi son coleslaw. In ana same mayonnaise da ƙwai da, ɗan abubuwan haɗi haka ya fi jin kaya, so ya fi ɗanɗano a baki. Hakan, shi letas da ƙawai, ganyen ne dai kawai ake yankawa sai kila tomatar da albasa. Kun ga gaskiya coleslaw da yake jin kayan haɗi zai fi daɗi.

Eh to, ande kaya ne masu mahimmanci a da gaskiya nakan sa su a flash saboda tsaro, wayana ya bace. Amma yanzu da ake ajiye abubuwa a yanar gizo, ban wahalan sa su a flash kawai sai dai in yi sai in ajiye su a yanar gizo. Da in ina sosai in duba in ga abin da zanyi amfani da. Amma akwai lokacin da a wayana kawai nake bari. Duk hoton da ba way yana da wani mahimmanci bane kawai a wayana nake barin shi. Ko yaɓa tana son ba wani juyayi zan yi ba ina tadda su. Amma duk masu mahimmanci gaskiya duk ina ajiye su a yanar gizo.

Eh to alhamdulillahi ma, ta inda na ke samun ɗan taro sisi ke nan ai ta amfani da kwamfiyuta ba, irin ɗan design da ake yi haka yadda ba za a rasa ba. A ɗan samu kuɗi saboda rayuwan yau da kullum. Gaskiya alhamdulillahi tun ina yaro ni ma abocin san kwamfiyuta ne. So na yi ƙoƙari na koyi yadda ake amfani da shi amma akwai abubuwan da ban iya ba sosai irin haɗa application wanda ake amfani da shi a waya da kwamfutoci wato software ke nan. Amma haka ma ta in zo in koya saboda tsaro ba don tsoro ba.

Ettuu gaskiyaa kullun na kan yi ƙooƙarii in googe haƙoorii so ɗayaa. Wanni lokachi kuma in taa kaamaa na kan yi saubiyyuu inyi daa naa biroosh sannan daa asuwaachi saboodha yana ƙara innganchii bakin mutin dhuka biyun dussinaa daa indaa suke ampaanii. In ina sawrii kawai saidai in yi biroosh amma in inaa dhalookachi ahannu na kan yi ƙooƙarii inyaa asuwaachi dan dussinaa ampaanii.

A gaskiya ba na sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Abin da dai nake yi shi ne design. Amma ya kamata in zo in koyi yanda ake yin shi saboda alin fara yi. Na ga akwai kuɗi a harka. Kasan kuma da yanda duniyar take yanzu, sai mutum ya na neman kuɗi ta in da, duk in za su samu ba, balle na halal.

Eh toh gaskiya. Yanda kanda nake da. Wanda ake iya sa kanfutane a ciki sai a rataya shi a'a. Wa takan ainihin hannu yafi saukin amfani saboda zaka iya kasaka haddasu kuɗaɗen ka da komi da komi a ciki.

Gaskiya ayanzu haka ba mu kunna kendir amma a da manya amfani da kendir lokacin da babu su tocila. Amma da tocila yazo sai muka dena amfani da kandir saboda hatsarin shi. Yanzu ma munfi amfani da shi, wata kan ainifin sola king wanda yake caji ta rana. Zaka iya ka kunna ka ga haske a ɗakin ka in dare yayi.

Gaskiya ban son ɗaukan hotuna sosai, in dai ba wai ina da abin da zan duba ba. Akwai lokacin da nake da wani ciwo haka a kai, so duk in naje nayi aski nakan ɗauki hoton wanga yanda wurin ko yana warke wa ko ko ya. Amma ni ba ma'abocin son yin hotuna bane, ya kamata kuma in zo in ɗan rinƙayin hotuna saboda tuna baya in an girma. Dan na, akwai wasu hotuna da na gani ina yara in ka gansu yanzu sai dai kawai ka yi dariya saboda lokaci ya ja, jiya ba yau ba.

Gaskiya indai maganan fure ne da na fi so. Na fi son watakan Ainafin rose rose ba? E, wanda ake ba ma irin 'yan mata don ya fi sha'awan gani ga shi ɗan ja da ɗan kore a jikin shi. Gaskiya yana ba da sha'awa, a ido yana da daɗin kallo.

A'a ban tafi a kasuwanci daga gida nake duka ayyukan da nake yi sai in tura ta waya. Ni ma sai a turo mun kuɗina ta waya amma ba na zuwa kasuwanci, in dai ba wai an kira ni bane in je in yi wani abu, ban fita kasuwanci.

Eeto, alhamdulillahi tunda nima abbuucin sanin abubuwa da ke fitowa sababi ne na iya duba QR. Yanzu ba ka manda bama da sai ka yi wahala ka dub shiga application ɗin da zai duba maka QR ɗin, yanzu ko ta kamera za ka iya ka duba QR code ɗin. Be da wani wahala.

Eh to gaskiya ya danganta da wane irin yanayi ake ciki. Kamar yanzu haka da ake ƙulla zafi, na fi son in saka fanka na yaki ta gudu kamar babu gobe. Tun na uku ne iya gudun shi ƙarfi, a uku nake sashe. Amma in ana sanyi a ɗaya nake sashe. In kuma yanayin ya zama ba sanyi ba, ba zafi ba, nakan sashi a biyu kawai. Don kada ita ba ma fankan wahala.

A yanzu haka de ba mu da dabba a gida, a da ne dai mu ke da wata kare haka amma ya mutu tun daga lokacin ba mu ƙara ajiye wata dabba ba. Mun yi ƙoƙarin ajiye wata mage haka amma ta gudu kamnr ba ta san gidan ya muka iya.

Gaskiya ba na duba kalanda kullum. In dai ba wai ina da abin da nake jira bane ko tsammani da nake jira, ko kuma ace akwai wani sha'ani da zanje a lokacin da nake duba kalanda. Ama ban duba kalanda kullum.

Eh gaskiya saboda kada sanyi ya shiga kashina ina riƙe lema lokacin ruwa. Sannan na kan tabbata rabon masu ta lokacin ruwa kada ruwa ta tarke ni a waje. Na ma fusan in zauna a gida lokacin ruwa dan ya fi daɗi. Ba daɗi ka je gu ruwa ya tare ka. Su gaskiya ban san fita lokacin ruwa amma eh muna riƙe lema lokacin ruwa.

Eee, to gaskiya ta waya muke harkan muka wai ba wai muna haɗuwa bane fuska da fuska. Duk in akwai abin da suke za su faɗa mun, za su kira ni ne ko su tura mun saƙo ta WhatsApp, sai in na kunna data in gani. Ko kuma in abin suna son su mun magana da sauri ne, sai su kira ni don in kunna data na in ga abin da suka tura yawanci.

Eh to gaskiya lokacin da nake zuwa wujen aiki akan ɗan ba da horo, in mutun bai zo akan lokaci ba. Hayya ka yi na sati ɗaya. Mm ka haɗa kwana biyar ba ka zo akan lokaci ba, ana cire maka kuɗi daga albashin ka.

Eh to na kan yi ƙoƙari in wanke gashi na kullum. In na je yin wanka, tun da ba wai ina da gashin fuska bane. Baban ba sai na lura da shi ba, amma na kai na, na kan wanke shi kullum. Sannan na kan yi aski bayan sati uku-uku don kada ya taru yayi ya, yawa ya zo ya yi rashin kyan gani.

Eh toh gaskiya indai lamarin miya ne na fi son wa takan ainifin wani miyan Yarbawa haka wanda ake kiranshi da sunan, ya ma sunan miyan nan? Eh sakwara da egusi ba? Yauwa, egusi sunan miya. Gaskiya yana da daɗi sosai balle in ka haɗa shi da kifi da dan ganda haka da nama.

Eh, ya danganta da wani ɗaki nake. In ina ɗaki na ne, bana cire takalma saboda ban da tile a ɗakin. Amma in ina can falo ne, ina kan cire takalmi a waje kafin in shiga ɗakin saboda akwai tile. Ka azo a yi datti da tile ɗin.

Eh to alhamdulillah, yanima abokin satarare ne saboda ina son ƙanshi sosai. Ban sa a ranka jimwari so ya na tashi ma, kafin in yi wani abu haka. Na kan yi ƙoƙari in ɗan feffesa turare saboda ya ɗan bani nishaɗi in fara abubuwan da ya kamata in yi cikin farin ciki.

Eh toh, gaskiya a da lokacin da nake zuwa gun aiki nakan ji daɗi saboda kuɗi zai shigo hannuna. Amma yanzu tunda yadda nayi aiki haka ake biya na kawai mu kan, shi ma dai muna jin daɗin in an biya mu amma. Tunda ka san kuɗin zai zo yakan rage daɗin da ke ciki.

Eh, gaskiya a sama nike kwana akan gado kenan. Indai bawani bayana yana min ciwo, ba ban kwana a ƙasa. Amma bayana ya fara min ciwo ne nakan kwana a ƙasa saboda bayan ya rike, saikaji ka dawo daidai.

Gaskiya ba da yawa bane ake kira na a gun wadannan gaba'in da za su bamu aiki, indai ba wai suna da wannan muhimmayin abada zasu faɗan mun bane ba. Ba su damu na da ƙira sun fi tura mun sako ta WhatsApp kenan ko.

Eh gaskiya, a gum lamarin abinci na fi son inje irin wata kan ainishing wancan abincin na gargajiya haka ban son inje irin manya manyan restaurant. Na farko kuɗin suna da tsada, akwai ƙarya na biyu sannan na uku, ni ba wai ina da kuɗi bane so sai su banda daman kashe su yanda nake so. Amma in kuɗin sun samu, zamuyi ƙo ƙari mu je irin restaurant ɗinnan na manyan mutane mu ma mu ji yanda abin yake.

Yanzu haka gaskiya ba na karanta jarida amma a da lokacin nan ni ce jami'a, na karanta jarida saboda akwai wani furofeso haka, ya ti lasta mana murin ƙasiyan jarida duk in zamu je ajin sa. Su a lokacin mu kan karanta jarida dannyana mana tambayoyi daga cikin jaridun abin ne ya faru a makon. Amma yanzu duk labarai na da duniya da na cikin ƙasammu duk a wata kan ainihin shafin intanet ni ke samun su.

Eh to, indai ba wai wani muhimmiyin abu bane da ya kamata in yi? Bana sa wannan tunatarwa akan ayyuka na kan ajiye su na kan barsu a kaina ne, saboda Alhamdulillah kaina yana da tuna abubuwa sosai da ya kamata in yi.

Eh to gaskiya ya danganta da wani irin mutum ne. Akwai waɗanda su abin da suke so abinci ne, akwai waɗanda kuma su abin da suke so kuɗi ne, wasu kuma kaya da takalma suke so. So mukan saurari me mutum yake so kafin mu ba da taimakon da ya dace da mutum. Ai haka ya kamata. Ba za ka je ka ba wanda ke neman abinci kaya ba, ba abin da zaiyi da shi ko ya anshe su zai ajiye su ne. Haka shi ma wanda ke neman kaya ba za ka ba shi abinci ba saboda ba wai yafi karfinsu bane ba. Amma a lokacin ba abin da yake so ba kenan duk mukan ba da duk wanda ya samu abinci da kaya da kuɗi.

Gaskiya maganan fina-finai, adadai na kankalli irin wata kan aini fim-fim masu tsawo wanda suke kaiwa awa ɗaya da rabi zuwa awa biyu amma da na ɗan ƙara girma na ƙara hankali sai na gane cewan ai duk ɓata lokaci ne wai na harka sai na koma kallon irin fim wanda ake yin shi a kari-kari. Sun fi daɗin kallon zaka iya ka kalli kwaya ɗaya a lokaci ɗaya bazai wuce minti talatin ko arba'in ba zuwa awa ɗaya ka ga mutum zaka iya in ka gama guda ɗaya ka je kayi abin da ya kamata sai in ka gama ka zo ka cigaba daga inda ka tsaya. To amma gaskiya yanzu ma kallon ma na rage shi sosai na manta yaushe na kunna TV las saboda in yi kallon fim.

Eh gaskiya, a yanzu haka bana duba daftarin kuɗi saboda duk kuɗin da nike kashewa na san ta inda nake kashe su. Duk kuɗin da suke shigowa na san ta inda za su shigo. Babu inda, babu wani kuɗi da nike tsam da zai shigo mun bagatatan da ban sani ba. Su gaskiya bana ajiya daftarin kuɗi sannan tun da ba wai kamfani bane ba, mutum ɗaya ne ni kaɗai, banga amfanin ajiye wa ba.

Gaskiya in dai kayan ɗaki ne, nafi son irin waɗanda ba za su ɗau ido ba tunda ni namiji ne. Kada a shigo a ga ɗakina duk yana ƙyalli kamar wani karuwa haka. So nafi son in ajiye ɗakin in da zan samu space, in samu wajen kwanciya da wajen aiki da wajen cin abinci. Sai kuma yanzu ina tunanin in da zan zo in saka game da zan ɗan rinƙa bugawa saboda shaƙatawa. Nafi son in ɗan ajiye ɗakina da ɗan space amma kar ya kasance wajen yayi yawa kuma, sai gun yayi kama da ba ka san yanda ake jera ɗaki ba.

To maganan koke koke kakan duba mai yaka wo kukan a wajen farko. Indai saboda mutum yana tunanin yanda rayuwar shi zai kasance ne baisan inda yake dosa ba. To ka ga wannan ba abun da za ka iya gani indai ba wai ka ce ya yi haƙuri, ya yi ta ƙoƙari ba, har Allah ya cimma burinsa. In ka ga kuma yara ne da suke koke koke, za ka iya ka lallashe su ka ba su haƙuri, unma ba su ji ba za ka iya ka ɗan zare musu ido yanzu za su natsu. To ni kuma in ta iso kaina ba wai ina kuka ba ne don kuka ba amfanin da zai maka a rayuwan nan.

Eh to tunda mu aikin mu ana turo mana aikin na wasu ne suka yi, sai mu kwafeshi mu tura musu. Mukan tabbatar man aikin mu ya fito daidai yanda samfurin da aka turo mana. Dan in bai fito ba za a zo a kawo mana kukekuke da bartsaniya daban-daban. Za su ce a yi wa inda suka kawo aikin in ba a musu yadda yake ba, za su zo su fara yihu da kokekoke. So gaskiya mukan tabbatar mu yayi aikin da aka ba mu yanda yake a hutu kafin mu tura.

Eh toh gaskiya indai ina jin damuwa. Na kan tabbatar mini ne ya kawo damuwa. In yunwa ne sai a je a nema abinci a ci. In kuma rashin kuɗi ne sai a kira wa inda aka masa ayyuka. Da ba su biya ba dan su tura mana kuɗin mu. In kuma abu ne daban wanda ya shafi, zuciyar ɗan Adam tunda babu tabbas a halin rayuwa. Za aka iya kaɓatama wasu rai, wasu ma za su iya su ɓatamaka rai. Mu kanyi ƙoƙari mu ji mu tattauna da waenda suka ɓata mana rai don mu nuna musu cewa gaskiya abun da suke mana ba mu ji dadin shi ba. Don a gyara. In kuma mu ne muka kara ɓatama wa su rai, in suka zo suka kawo kukan su sai mu ji su a gyara, sannan a basu hakuri tunda eh, ɗan' Adam ajizi ne ko ba haka ba.

Gaskiya dai damuwa tana da yafi iya fito wa ta ko'ina, gila anyi wani aiki da bai fito yadda ya kamata ba ko an samu tangarɗa a gun yadda zanen ya fito ba dai diba ne da huta. Mu kanyi ƙoƙari mu ce a tsayar da aiki kafin ya ƙarasa, sai a yi magance matsalar kafin ya wuce inda ake tsammani. In kuma an gama aikin ma da matsala a cikin shi sai mu ce a cire wannan, sai mu ƙara yin wani zanen sai a yi shi, sai mu tabbatar wannan karam ba'a samu matsala ba. Tun da bai kamata ka zo ka yi mistakes sau biyu ba ba.

Eh to gaskiya ya danganta da albasa kusan ba kowane albasa bane ke da yaji irin wanda zai saka kuka. Albasan mai yaji ne sosai ina kuka amma in dai ba mai yaji bane sosai ba wai ina yin kuka bane ba.

Toh Alhamdulillah, sa'an nan mu ba wai ya na da girmama ne ba ko kuma ƙanƙanta sosai. Madede ci ne mun gode ma Allah, ba za a kira mu ƙarami ba kuma ba za a kira mu babba ba. Ga mana dai tsaka-tsaki.

Eh gaskiya, ada ikan nakan jure ma yaji sosai. Ina ma son yaji sosai balle in an dafa indomie haka. Amma tun da na kama olsa, na rage cin yaji saboda yana ɗan motsa min ciwon cikina. Kun san kuma olsa ba lamari bane ba me daɗi. Toh gaskiya na rage cin yaji amma dai ina da juriya ma yaji, Alhamdulillah.

Todama ai abin da ke ba ma mutane ƙwarin gwiwa a aiki shine ka iya aiki. Mutane na son aikin da kake yi ana yabon aikinka. Sai kuma kamar yadda kowa ke cewa ne in ka ƙware a aikinka kana yin su sosai na farko za ka samu kwastomomi, na biyu za ka samu yabo, na uku za ka samu buɗewa a arziƙinka. Shi ne na ƙarshe ka samu biyu na farkon biyun na ukun zai zo. In ka samu aikinka na fita sosai ko daga ina ne ma za a turo maka aiki. Ka ga wannan ma ai ƙarƙarfin gwiwa ne. A zuwa ya ba maka aiki a yi ta kawowa, a kawo a ƙara kawowa yana da daɗi sosai. Ka san abun da kake yi na da kyau.

Eh gaskiya ina son kallon wata da daddare saboda suna ba ma mutum mamaki yadda duniyar ya ce. Za ka ga abu kamar yana nan kusa amma lissafin ƙwaƙwalwar ka zefa ɗan ma'ai wannan yana da shege dinsa. So gaskiya ina jindaɗan kallon wata da daddare.

Eh gaskiya bazan iya kimanta lokuta ba da nike amfani da wayana a kullum amma akwai irin rahoton da waya ke badawa a ko wani karshen sati. Yau ma ina tsammanin wani rahoto amma saboda kullum in banyi amfani da wayana ba aƙalla na kai amfani da shi awa goma a kullum gaskiya kuma yana yawa kenan yakamata in zo doraye saboda na farko zai kashe maka ido, na biyu baza ka samu ka yi abubuwan da ke gabanka ba, na uku shi watakan ainihin iya dage wa akan abu ya karagu in kana kallon waya sosai.

Ka gaskiya ni ba ma'abocin zafi bane, masu dai ba nu, ba na son zafi. Lokacin zafi ya zo, yan da muke yi shine mu kanyi wanka na farko kenan. In an zo kwanciya kuma a cire kaya complete a bar boksa. A ƙara a cike shi ɗan shima ya karre yanzu zafi. To, zafin kuma ta kai makwara sai maɗin nemo mafici haka a ɗanye ta fiffita ta har mutun ya samu ya bacci ta ɗauke shi.

Eh gaskiya, shan ruwan ƴaƴan itace yana da daɗi sannan yana inganta lafiya, yana da ɗanɗano kuma sannan yakan nuna kai kokayayyen mutumi ne wanda ya san abin da ya kamata ka yi saboda ka nuna cewa ai kuma ƴan gari ne.

Gaskiya ni ba ma'abocin hayaniya bane, na fi son in zauna a inda ba mutane ma sosai saboda na farko in samu in yi aikina, na biyu in samu in yi tunanin rayuwana. To in kuma ya kama dole sai na shiga gun hayaniya, gaskiya na kan yi ƙoƙari in tilasta kaina in yi haka. Dan ba daɗi nake jiba in naje gun hayaniya kaina ciwo ya je fara yi.

Eh to mukan tabbatar da ingancin aiki kaman yanda na faɗa, ta cewan an tabbatar an fatadda aikin yadda ya kamata ko bayan an gama shi. Don ba za ka zo ka miƙa ma kwastomomin ka abin da bai kai ba. Don in kayi haka, za ka ɓata musu rai, za ka ɓata ma kwastomomin su rai. To ba za a biya ka ba ko an biya ka ba za su dawo ba. Ka ga? Haka kuma ka janyo ma kanka injury. To mu kan tabbatar cewan aiki ya fita yanda ya kamata kafin mu miƙa shi.

Ka a yi zita ma abin daɗe-daɗe, ƴan adam ke jin tsoro shine yunwa da talauci, to ni ma gaskiya abin na nike tsoro ke na. Amma ba daɗi. Na farko za ka je yin roko, mutane za su rinƙa ma ba ni kallo haka. Sannan kuma inganci kama a gaban mutane zai faɗi ba daɗi. Ce ka ji tsoron yunwa da talauci. Yi kasama tun yaya abin da bai taba tunanin zai yi ba a rayuwarsa.

Eh, nakan miƙe jiki eh, inɗan yin yi Press up ba kaman guda goma ko ashirin, na kanda ge in yi sai in. Ɗan yi Frog jump kaman guda shima goma haka. Saboda in mutin bai da bai miƙe jikin nan, rayuwar shi za ta da gargance. Sannan ba za ka gan shi a yanzu ba sai lokaci ya ƙure. A lokacin za ka lura kuma a lokacin ta kai ba bu yanda za a yi a gyara. Saboda har mutum ya yi shi tun yanzu, jikin shi ma tabi ta saba.

A yanzu dai ahaka gaskiya bana siyan kaya a yanar gizo. A da dai na kan shiga AliExpress in, in, in siya kayayyaki. Abin da ya sa na ma daina siyan kaya ta nan shine yana ɗaukan lokaci kafin ya iso, dukda yana da araha. Jiran nan da za ka yi zai fi sauƙi ka shiga kasuwa ka siya kayanka ka fito. Ga aɓun ka yanya iso wani lokaci ma in kayan ya iso, za ka ga ba abin da ka so ba ke nan. Na biyu kafin ya iso wasu abubuwa sun rurrushe jiki. Hakan ya taɓa faruwa da ni abin da ya sa ban ƙara siyan kaya ta yanar gizo ba ma ke nan ba. Dan babu wanda zai dawo min da kuɗina ba, zan iya complain ba.